Eeh nakan tuna abubuwa da dama na lokacin da nike yaranta musamman na kan tina lokacinda nike yara nakan ɗauka abun abubuwan wasa, muna tafiya, muna gudanar da wasannin lokacin mu na ƴan ƙananan yara.

Eh ina son gidan abinci iri-iri amma na fi ƙaunar gidan abincin da ake dafa irin su shinkafa haka da tuwo da su masa. Ina son zuwa irin wannan gidan abincin saboda su ne irin abincin da na fi so in ci.

Na kan yi amfani da waya ta hannu ƙirar zamani wato Android, saboda na jin daɗin amfani da irin waɗannan wayoyi ne saboda suna sauƙaƙa mun wasu al'amurra na.

Kamar dai haka, shi ma ban fiye kallon inuwa ta ba. Domin kuwa aikace-aikacen da nake da kuma yanayin da nake, ban fiye tsayawa ina kallon wasu abubuwa da ba su kasance masu amfani a tattare da niba musamman ma kallon inuwa ta ba.

A'a, ba na zuwa gidan fim kasancewar du wani fim da nake son gani ko kuma nake da burin in kalla nakan sauke sane. Akan wayoyin hannun mu ko kuma muke kunna shi a gida domin kallo. Gidan fim kawai nakan je kallon ƙwallo ne amma ba kallon fim ba.

Ina gudanar da tafiye-tafiye na, ne. A duk lokacin da zan yi tafiya nakan yi amfani da keke idan gurin ba mai nisa bane ko kuma mashin na hawa. Sannan nakan samu mota na hau na haya, domin zuwa guri mai nisa saboda sauƙaƙewa kaina.

Eh ina son dafa ƙwai amma mafi yawanci ba ni nake dafawa ba, na fi son siyansa a dafe. Amma yanayin da muke dafa ƙwai mukan zuba ruwa ne a kan wuta ya yi zafi sannan a dafa a ɗora wannan ƙwan a ciki ya dahu ka na a ɗauko a bare sannan a ci.

Eh, duka na kan yi amfani da su. Ina amfani da cokali wajen cin abinci. Haka ma ina amfani da hannu ko in ce da ƴan yatsan hannuna domin cin abinci. Gaba ki ɗaya babu wanda bana amfani da shi kuma ba wanda zan iya cewa na fi amfani da ɗaya sama da ɗaya.

Eh ƙwarai da gaske, a duk lokacin da hamma ta zo mun nakan sa hannun dama na rufe bakina ko kuma na juya bayan hannun hagu na rufe baki saboda kasancewar addininmu ya nuna mana mu rinƙa yin haka.

A'a, a gaskiya ban cika rarraba wasu wuraren da na ke a yanar gizo gizo ba. Kasancewar komai nawa, na kan yi shine a dunƙule ba tare da a rarraba ba. Wannan shine abun da nafi yi a yanar gizo.

Eh kayan aikin da muke amfani da su suna da yawa sosai kasan cewar kowani kala muna amfani da su musamman ma kayan da suka shafi abin da muke amfani da su kamar irin su gatari, munjagara, fartanya da dai sauran kayan aiki.

Na kan gane ingancin aiki ne ta hanyar bincikan ma'aikatan da kuma shi kan shi aikin bayan an gama na kan dudduba na ga ya aka tafi da aikin, ya aka yi tsare-tsaren wajen yin aikin, ta haka na ke gane ingancin aiki.

Kwarai kuwa ina tara tsabar kuɗi, kasancewar yanayin kasuwar mu mafi yawancin mutane wasu ba su waye da harkokin zamani na ajiye kuɗi a bankuna ba, shi yasa wani abun dole sai kayi amfani da tsabar kuɗi wajen siye ko.

Ina taimakawa mutane ne ta hanyoyi da dama, musamman ma idan na ga mutumin da yake neman taimako. Akan abin da yake neman taimako, nakan tsaya naga har sai ya cimma burinsa ko kuma wani uziri da yake dashi.

Dukkaninsu tsakanin miya mai sanyi da kuma miya mai zafi babu wadda nake so a ciki. Kasancewar idan ta yi sanyi ba ma birgeni take ba haka idan da zafi yakan wahalar da ni wajen ci. Na fi son miya matsakaiciya wadda babu zafi ita kuma ba mai sanyi ba.

Ina gudanar da cin abincin rana a koda yaushe da misalin ƙarfe biyu na rana zuwa ƙarfe biyu da rabi, ƙarfe uku, kai harma zuwa ƙarfe huɗu a wannan lokacin da bana cin abinci rana, inaci a dai waƴannan lokuta dana zayyana yanzu haka.

I to a gaskiya na fi kuzari da yamma. Kasancewar wasu lokuta da safe idan na tashi nakan ji jikina ya yi nauyi, nakan ji kuma bana son ma ne wani aiki haka. Amma idan yamma ta yi kowane irin aiki ne ina tinkarar sa kuma ina jina da ƙwari sosai.

Muna yin wasanni da yawa, a waje ko kuma a majalisin da muke, kamar mu kan yi amfani da wayoyin hannun mu, wajen gudanar da wasan ludo. Sannan muna yin wasa, na efootball. Waɗannan su ne wasannin da na fi a waje.

A'a ba na zama kan giwa, hatsali ma ban san inda giwa take baidan ba a gidajen. Idan ba a gidan daji ko kuma gidajen da suke da namun dabbobi ba gaskiya bana ban taɓa zama kan giwa ba.

Muna aiki tare da ƙungiya cikin haɗin kai, gami da girmama juna da mutunta juna. A gaskiya, aiki cikin ƙungiya ya ma fi komai daɗi kasancewar wane na taimakon wani.

Launin labulen mu yadda suke kasancewa sun kasance ne jajaye ne da latsin koraye, gami da hoton ko kuma in ce zanen wasu fulawowi a jiki, hakan launin labulen mu ya kasance.

Ina kwana kullum ne da daddare nakan gama dukkan uzurina na zo na kwanta har sai Allah ya waye gari ya waye mu lafiya.